Eh to idan aka ce abincin gargajiya, asamu tuwo, tuwon shinkafa hakan nan da abun da ya shafi miyan wake ko abun da ya ko kuma miyan wato ganye ko abun da ya kama da haka.

Ah ka ga abun da banbanci tsakanin fanka da AC. Kasancewar shi AC ka ga zai ba da sanyi ka taba tare da iska. Wanda wani lokacin iskan yana daga cikin abun da ke idan yana, wa, ya, yana kawo mura da sauransu. Amma idan AC ne to ka ga sanyin zai zama yana shiga ta ko'ina ba tare da yana cutarwa ba kamar shi fanka.

So abu mafi mahimmanci a cikin tarayya wato abokantaka shine amana da gaskiya. Shine abu mafi muhimmanci. Idan akwai gaskiya da rikon amana to za a zauna lafiya lau ba tare da wato an samu wata matsala ba. Amma idan babu gaskiya da rikon amana to shikenan tafiyar ba za ta ɗore ba.